Eh ina karatu kafin in kwana. Dalili shine ina dawo daga wurin aiki, ina sake duba rubutun da na yi domin in samu fasara. Ina sake duba abun da zan je in yi, ina sake je ofis. Dalili kuwa domin ina je ofis, abubuwan ba zai bani wahala sosai ba.

Ranar da nake hutawa a wurin aiki shine ranar Sati da ranar Lahadi. Ranakun da bana zuwa wurin aiki kenan. Amma daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a ina kasancewa a wurin aiki kuma ina aiki daga karfe bakwai zuwa karfe shida na yamma.

Irin fim dana ke son kallo, shine fim ne yara dokuma fim ne soyayya, dalilin danail ke son waƴanan fim ɗin shine domin yana koyas wa sosai yana koya yadda ka yi zama da abokanayan ka da kowa da ke kusa da kai.

Eh, ina son karanta littattafai dalili shine yana taimako na a rayuwar da na ciki da kuma yana taimako na in samu ganewa a rayuwar duniya. Karanta littattafai yana taimako a ɓangare daban-daban da yana sa mu yi girma a cikin ruhu da kuma a cikin jiki.

Naman da na fi so suna da yawa. Wanda ina so zan iya in kira shine naman shanu, naman akuya, naman alade, naman kaza da kuma naman tulu tulu. Amma wanda na fi so sosai a ciki shine naman kaza da kuma naman shanu.

Abincin gargajiyan da nafi so shine tuwo da kuma gute. Wannan abincin yana ƙara jini sosai a jiki kuma shine kowa na ci in ya je gida. Wannan abincin ana dafa shi da kyau, ya nuna kuma ya sake yi dadi kuma ba duk wurin da ka je bane kana samun irin wancan abincin.

Ina kallon madubi sau biyu a sati. Wani lokaci yana fin sau biyu, wani lokaci yana kankai huɗu amma bana cika kallon fuska na a madubi. Dalili ina fita da safe in dawo na riga na gaji daga wurin aiki so yana bambanta kallon madubi a fuska.

Irin ice cream ne na ke so, bazan iya amfada ba domin ina shan dukansu kuma dukansu suna da daɗi sosai kuma ina shan shi sau ɗaya a wata kuma ina fita da iyalina shamu na kan fita muje mu siya kuma ban san yanai suke ba ma ina just ɗoka wane kawai wanda ya yi min daɗi sai in ɗoka in siya in sha.

Lambar mu mai albarka shine lambar bakwai, dokuman lambar ɗiya, biyu uku. Domin waye nan lambar suna bayyana lokacin jin daɗi, dokuman lokacin sa'a, samun sa'a a gari, dokuma a cikin unguwa ko al'umma.

Na fi sa kuzari da safe, dalili kuwa shine da safe ne ake tashi a kama fara inji mai faɗa sani shine ya faɗa haka. So da safe ina tashi ina sa zafi inga nayi abun da nayi, in samu in kalmasa kafin yamma yayi.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine rayuwar da kake yi da mutanen da kana kasuwanci da su. In ka yi rayuwa da kyau da su, kana samun muhimmanci mai kyau da mutanen da kana jari ko kasuwanci da su. Wannan yana taimakon ka kasuwancin ka ya tafi da kyau sosai.

Ina wanke tufafina sau biyu a sati. Wani lokaci ina kam barin su sai kaya yawa sai in cire in wanke su a lokaci ɗaya. Amma in bana da abin yi sosai a wani sati ina kam wanki sau biyu dalili ta haka don yana taimako a rage yawan tarin tufafi.

Yadda nake magance koke-koke shine ta wurin kiran kowa a lokaci ɗaya, sai in ji maganan kowa. Bayan da na ji maganan kowa sai in ji zangan wa ne da laifi, sai in gyara su. Na gyara su sai in gaya musu ga yarda ya kamata su yi, ga yarda ya kamata a bi, a roƙa wannan ya zama mai hankuri. Na yi haka za a samu zaman lafiya kuma haka na taimako sosai.

Yarɗa da nake niman izinin hutu shine taurin rubutawa zuwa shi ogana in na yi mishi rubutu sai ina jira ya bani amsa ko zanje ko bazanje ba amma kafin in rubuta izinin niman hutu shine maybe in dai akwai buki ko dai buƙatan tafiya zuwa wani wuri gaggawa shine ina kan rubutawa amma in ba haka ba ba amfani rubutawa.

Na fi son aiki da AC dalili kuwa shine AC yana hurawa a hankali kuma yana sa sanye mai kyau kuma shi fanka wani lokaci yana da karan da ba daɗin ji kuma ba ya hurawa iska da kyau wurin da AC ya fi shi hurawan iska kenan.

Ina yin addu'a kullum. Idan na tashi daga barci, ina tashi ne da addu'a. Idan zan sake yin barci, ina sake kullewa da addu'a. Kuma wani lokaci indai ina wurin aiki ina sake yin addu'a ko ina shiga wani wuri ina sake yin addu'a.

Eh ina son kullum wata da dare dalili shi ne wata yana haskakawa da dare kuma yana kyaun gani kuma in kafita ka gan shi fa dai kyau ba yana sa ko ina ta yi haske dalilin da yake sani in so kullum wata ko wane dare kenan.

Eh wani lokaci muke amfani da ruwan rijiya amma wani lokaci muna amfani da ruwan bohol. Dalili kuwa shi ne ruwan rijiya ba a iya shan shi. So muna zuwa neman ruwa bohol domin a samu adiba na sha a sake dahuwa da shi. Muna amfani da ruwan rijiya ta wurin wanki da kuma wurin wanka.

Eh na fi son zaman birni dalili shi ne zaman birni yana da daman nima ka yi girma a rayuwa da kuma samun ganin mutanen da sun yi nisa a rayuwa. Kuma in ka zona a ƙauye ba za ka samu wannan daman da ka samu a cikin gari ba.

Ina karɓan kira a aiki sau biyu a wata. Dalili shi ne samun aiki yana da wahala a garin nan. Kuma in ka samu wani aikin baya kai wanda kana kan yi, ya sa gandama ka zauna a wanda kana kan yi domin ya fi ka samu ka ciyar da iyalinka da kuma ka samu ka ciyar da kanka.

Na fi son miya mai zafi. Dalili shine miya mai zafi yana wucewa da tuwo kuma yana da daɗin shi in yana da zafi. Amma miya in ta yi sanyi tana rasa dandanon ta kuma sometimes tana sa ka gaji kamar miyan ta lalace ko miyan ba ta da daɗi.

Kayan ɗakin da na fi so shine akwati da ina san kaya, da gadon da ina kwana a kai, da shi kuma carpet da tana ɗaki don tana taimako a ragen sanyi da kuma labule da tana ɗakin.

Ina kan kawo wa abincin ci a gida, ina kan kawo wa suturar da ake sa ma yara a gida, ina kan kawo kuɗin da ake aiki da shi a gida, ina sake kan kawo abubuwa daban daban zuwa gida dalili domin ni ne mai aiki a gida.

A'a, ba na riƙe riga a aljihuna. Dalili shi ne aljihun bai zai ɗauka riga a ciki ba kuma ina sa rigan a jikina ne. So duk lokacin da ina wurin aiki ina kan sa ko waya a cikin aljihuna amma ba rigan ba.

Ina kam kiyaye kalmar sirri a wayana kuma ba wanda ina kan barin shi ya san da shi. Ta wurin haka domin ba wanda zai iya buɗe mani waya ko kuma ya duba me ke cikin wayana. Sai ni kaɗai. Ina barin shi wani lokaci a ruguje, a jota kuma a cikin abun rubutu a ɗaki in buye a cikin akwati a ɗakin kayana.

Eh, ina kan motsa jiki a kullum. Wani lokaci ina kan motsa jiki sau biyu a rana. Wani lokaci bana kan motsa indai aiki ya yi mani yawa. Amma a duk lokacin da ina da dama, ina cikin motsa jiki don in samu in ji jikina ya sake ni kuma in dann ji daɗin jiki.

Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta sau biyu a wata. Dalilin yin haka kuwa domin in samu kwamfuta tana aiki da kyau kuma kwamfuta ta samu ta yi abun da ya kamata ta yi kuma ta sake samu wurin da ta iya ta yi a yi tare taren abubuwa da kuma ta yi aiki da kyau yadda ya kamata ta yi.

Eh ina shan ruwa mai sanyi amma yana kan bambanta wa bisa ga rana. In ana sanyi bana shan ruwan sanyi dalili kuwa domin yana kawo mura da kuma tari. Amma in ana lokacin zafi ina shan ruwan sanyi sosai.

App da nake amfani da su da yawa sun ɗan yi yawa. Ɗaya a cikinsu shine Facebook. Wancan ina samu in yi magana da abokanai abokai na da nayi kwana biyu ba mu haɗu ba. Wani app da nake sake amfani da shi shine Google. Wancan app ɗin ina kan samu labaran duniya da kuma abubuwan da nake nema a shi intanet. Ina dawani app kuma da ina sake amfani da shi a kullum. Wato shi mai suna WhatsApp. Wancan app ɗin ina iya kira, ina sake iya kiran mutane ko turo ta ganin su fuska da fuska ko kuma ta jin maganansu da kuma catin da iyali da abokai na.

Bana cika kallon inuwa na dalili shine kusan kowane lokaci ina wurin aiki ko kuma ina ɗaki ina kullum film. So bana da lokacin duba inuwa na a dalilin haka domin rashin lokaci da kuma yawan aikin da na kai na.

Labulen ɗakina launin su yana nan kala kala, wanda ina amfani da shi a ɗakin zama launin shi baƙi ne, wanda kuma ina amfani da shi a ɗakin ciki launin shi ja ne, wanda kuma ina sake amfani da shi a ɗakin wanka launin shi fari ne.

Ina cika jin hayaniya a ta wurin inda ina wurin aiki. Dalili kuwa shi ne mutanen da suke wucewa suna hayaniya sosai. To ina jin shi harzuwa wurin aikina domin ina zama kusa da taga. Dalilin kuwa hananiyansu yana damina sosai.

Sa hannunmu yadda yake muna aiki da tambari. A duk rubutun da muka yi muna aiki da shi, sai mu sa tambarin nan a kai tambarin nan shi yake dauke da sunan ofishinmu da shi kuma sunan ogan mu da kuma lokacin da aka sa tambarin nan.

Abun da nake shirin yi a ƙarshen mako shine in ji shiga kasuwa, in yi ma abun da ya kare a gida, a sake samu a samu abun ci da kuma abun sha a gida. Ta dalilin haka za samu abun da zai kai mu har zuwa wani watan da ke zuwa.

Eh, ina kare wayana daga kwayar cuta ta zu wurin yin abubuwan da ba za ta doka cuta ba, da kuma ina saka mata abun anti terin kwayar cutan, yana taimako a sa waya ba za ta kamu da cuta ba.

Ina tabbatar da ingancin aiki ta wurin koya ma mutane yadda za su bi da aiki da kuma yin shawarwarre da junanmu. Da su ƴan ma'aikatana muna kiran su sai mu zo na, mu ganya ne za a yi aiki, aiki ta cigaba.

Yadda nake son zama shine in zo na a kujera. Zaman kujera yana da kyau ko kuma in zo na in kwanta a kan godo. Ina kwanta a kan godo zan iya in kalla fim bacci ya dauke ni in sake tashi da safe in koma wurin aiki ko kuma in zo na a kujera in huta gajiyan jiki in sake kallon fim a ɗakin zama.

Eh, ina cema manufar tallace-tallace wuce burin samun kuɗin shiga, tabbatar da manyan abokan ciniki, lashe kyaututtukan tallace-tallace da kuma isar da sa bis na abokin ciniki na musamman aiki-aiki.

Eh, ina kan amfani da kunnen waya ina shiga wurin aiki ko ina hanya ko ina motar taksi ko kuma cikin bas. Amma inda ina gida ba na cika aiki da kunnen waya. Dalili shi ne kuwa ba wanda na dami na da surutu ko kuma ina zaman kaina sai ina aiki da wayana ne ko kuma rediyo.

Ina tafa da hannu biyu kuma ina kan tafa inda an ce a tafa, ko kuma in wani ya faɗa abun da na ji daɗi sosai ko kuma in mun shiga sujada ina kan tafa wa shi Allah ubannu na sama.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace. Dalili shine ruwan 'ya'yan itace yana da kyau a jiki kuma na tashi tun a karami muna zuwa shan ruwan 'ya'yan itace domin yana gyaran jiki kuma yana da kyau a jiki.

Ina gogan hakora so biyu a rana. Wani lokaci ina kan goga so diya. Dalilin shine ina je aiki da safe ina goga wa kafin in tafi ko in fita daga gida. Ina dawo da gajiya na ci abinci kafin in kwanta ina sake gogan hakori. Wani lokaci kuma ina kan goga so daya a rana in aiki ta yi mun yawa.

Dukda ina yanke shawara a aiki shine ina gan ana yi abun da ba daidai ba kuma na gane ba daidai ba. Ina kan bayar da shawara, ba giya in kira kowa in ce musu "Toh, in an yi haka fa yaya aka gani zai yi ko ba zai yi ba?" Ina ba su dalilin da ya kamata a yi shi haka in an gane sai a yi hakan.

A'a, ba na shan magani kullum. Dalili shine indai lafiya na yana nan ƙalau, ba na shan magani. Amma in na ji rashin lafiya, ina kan shiga asibiti ko in shiga wurin sayar da magunguna, in nema magani in sha don in samu lafiyan jiki.

Ina son ko wane fure, furen da yake da kyau da kuma kamshi mai kyau amma furen da ina da shi a gida shine furen rana da kuma shi furen hibiscus. Wannnan furen suna da kyau a gida kuma suna sa gida tayi kyau.

Na, bana fatan samun cin yawa a wurin aiki. Dalili shine kuwa ina yin komai na domin a samu cin gaba a wurin aiki, samu ganewa da kuma rayuwa tare da juna. Wannan shi ya fi samun cin yawa a wurin aiki.

Na fi cin abinci da cokali, amma in dai an bani tuwo ne, wancan ina ci da hannu. Dalili tuwo ya fi dadin ci da hannu, amma in dai ko shinkafa ne da wake ina ci da cokali. Amma tuwo da doya ina cin shi da hannu domin wannan ya fi dadin ci da hannu.

Jadawalin aikin mu ya ke muna aiki a awa takwas a rana da awani arba’in a mako, yawanci daga karfe tara na safe zuwa biyar na yamma da kuma daga Litinin zuwa Juma’a.

Ba na iya yin iyo. Dalili shi ne tun ina ƙarami yin iyo na bani tsoro sosai. Duk wurin da ina ganin ruwa na bi ina gani kamar ruwa za ta tafi dani. Dalilin dai har yau ina tsoro na ki in je in koya yin iyo kenan.

Taniman ayyukan da za su iya taimakawa wajen rage damuwa misalai sun haɗa da yoga, tunani ko ta tai chi. Wani abu mai sauƙi kamar yin numfashi mai zurfi sau da yawa a rana zai iya taimakawa wajan rage damuwoyi.

Ina kan ragen masloli a wurin aiki ta rashin shigan damuwo yi daga tafari. Na ji wurin aiki ba na cika so a same ni a masloli da zai sani a damuwa. Na ji aiki ina na so inga nayi aiki har na gama ban samu damuwa da kowa ba.

Dangantakana da shugaban aikina yana tafiya a daidai. Dalili kuwa shine ina yin duk abin da ya ce a yi a lokacin da ya ce a yi. Ina sake zuwan aiki a daidai lokaci, in sake kulle a lokacin da ya kamata a kulle. Wannan na sa rayuwana da shi yana tafiya a daidai.

Ina kan kunna sauran batiri, yana lokacin da wayana ta yi kusa mutuwa in kuma ba'a ba mu wuta a unguwa ba, ko kuma in ba wuta a wurin aiki sai in kunna sauran batiri. Amma ina duk lokacin da akwai wuta bana kunna sauran batiri domin ina da batirin da zai ishe ni in yi abin da zan yi.

Yar da na ke, kammala aiki a lokaci ya kan bambanta. Wani lokaci yana kan dauke ni minti biyu, wani lokaci ya kan dauke ni har zuwa minti biyar, wani lokaci kuma yana kan dauke ni har zuwa minti talatin kafin in kalma sa aiki a cikin lokaci.

Eh, ina kan ba da shawara a wurin aiki idan akwai buƙatar bayar da shawara. Idan ana yin abun da bai kamata ba, ina kan gaya musu ta yadda za a yi ko yadda za a bi da abubuwa a yi a gama, a samu lafiya ko a samu a ci nasara a kan abun da ake yi.

Lokacin ranan da na fi so shine ranan Litinin da kuma ranan Lahadi. Dalili shine ranan Litinin shine ranan da nake fara fitan nema ko zuwan ofis wurin aiki. Ranan Lahadi kuma shine ranan da ina zuwan sujjada da iyalina, in je in yi ma Allah bauta da kuma in je in ɗauka kashi a wurin sujada.

Yadda muke kare kanmu daga sauro yana nan a kashe biyu. Na ɗaya muna amfani da shi gidan sauro. Wannan yana taimako sauro baya samu ya shiga ya cize mu. Na biyu kuma muna aiki da maganin da yana kashe sauro. Wannan shi ma yana taimakawa a ragin sauro a gida.

Eh ina iya dafan abinci. Nakan dafan tuwo, wani lokaci nakan dafa wake, wani lokaci in dafa doya, wani lokaci in yi miya ko in dafa stew, wani lokaci nakan dafan shinkafa, wani lokaci ina dafan kunu ko in dafa ruwa.

Eh, muna da WiFi a gida. Dalili kuwa shine kowa na, kowa na kan amfani da shi. A ta wurin ayyuka da yawa muna kan aiki da shi, mu duba Google mu yi aiki da shi kuma yana kan taimakon mu a intanet.

Launin jakar ta kuɗi launin ja ne, wannan dalili shi ne na fi son ja amma ina da wani launin jaka shi wancan launin baƙi ne. Launin baƙi ne launin da ana cika amfani da shi a ko wane lokaci.

Eh ina iya busa saki amma ban iya busa sosai sosai ba. Dalili kuwa shine ban cika busa ba. Ina kan busa shi a lokacin da in ba yanwani na a gida ko lokacin da ba mamanmu a gida. Shine ina kan don busa kaɗan da za a yi aiki da shi a gida.

Ina amfani da tufafin auduga kuma siliki. Mawon de na fi cika amfani da shi shine tufafin auduga. Dalili kuwa shine tufafin auduga na rike na terin sanyi sosai kuma yana sa ka ji dumi da kyau. Wai kuma tufafin siliki ina kan amfani da shi in lokacin da ana zafi.

Eh, ina kan amfani da ajiya a yanar gizo. Dalili shine, ina kan bani, wurare da dama in samu in yi ajiya a cikin shi gizo sosai, kuma daman shi yana da yawa. Dalilin da ina kan amfani da shi sosai akowa ne lokaci.

Na fi son hawan lift amma a yanzu dai wurin da nake ba a cika samun shi lift so muna kan aiki da matakala a kowane lokaci. Duk wurin da muka je ko kuma ofishinmu yana tare da matakala ne babu shi wannan lift din so a nan muna kan aiki da matakala a kowane lokaci.

Wasan da nake son yi shi ne wasan ƙollon ƙafa. Wannan wasan yana da dadi. Dalili kuwa shi ne yana gyaran jiki kuma yana rage gajiya. In na dawo daga wurin aiki, muna kan fita da abokanaye na, mu je wurin ƙollon ƙafa mu je muyi wasa tare da juna mu haɗa kai tare.

Eh ina iya jefa dutse da nesa. Dalili kuwa shine na saba jefa dutse da nesa tun ina ƙarami. Amma yanzu miƙa dutse da nesa ina kan ban wahala domin hannuna yana ɗan zafi. So kafin in sake iya jefa dutse da nesa sai na samu sauƙin hannu. Zan iya sake kuma jefa dutse da nesa.

Indon ina gida ina kan tufa miyawo a ɗakin wanka sai in wanke da ruwa. Inna fita ko kasuwa ko na fita wurin kallon wasan b-- ƙafa nna kan tufa miyawo a yashi sai in kulle da ƙasa. Amma indai ina ofisi ina kan tufa miyawo shima a ɗakin wanka don muna da wurin canza ko kuma wurin ɗakin wanka da in munyi aiki. Muna kan zuwa zuba ruwa a jiki kafin mu tafi gida.

Wuraren da ina son ziyarta, ɗaya daga cikinsu shine gidan marayu. Wannan ina zuwa in je in tai ma kama marayu da suka rasa iyayensu. Woni kuma lokaci ina kan zuwa gidan kaka kaka na wannan in je in samu in gaishe su, in duba lafiyan jikinsu, in gan ya suke yi.

Irin kyautan da ina son bayarwa suna da yawa. Ina bayar da kyautan tufafi, ina kuma bayar da kyautan kuɗi. Ina sake bayarwa da kyautan abinci. Ina bayar da tufafina ma wanda ma marayu wanda basu da iyaye. Ina kai dokan kayana da sun yi kwana biyu in basu kyauta. Ina sake kuma kai abinci gidan marayu ina a karshen wata ko ne karshen wata don su samu su ci. Ina sake bayar da kuɗi a unguwa ma wande basua da shi.

Eh, ina kan iya hawan keke. Dalili shine lokacin da ina aji ɗaya an saya mun keke da ina kan hawa in je makaranta a kai. Wannan yasa ni na iya hawan keke sosai, kuma har yau in na samu keke zan iya hawa in tuƙa da kyau.

Eh, ina kan kunna kandir a gida. Dalili shine mun kwana ko yamma ya yi, inba a kawo wuta ba. Muna kan fita muje shago mu siya kandir mu kunna, mu gan haske kafin kowa ya je kwanta. Wannan kuwa ya sa muna amfani da kandir a gida.

Yanayin ɗakin da na fi so shine ɗakin da na da ɗakuna sosai a ciki, ɗakunan da sun kai ko biyu ko uku ko huɗu, wanda kowa na da ɗakin kwanan shi da kuma ɗakin wanka, domin wannan yana kan sa kowa ya samu nashi wurin da zai zauna ya yi abun da zai yi ba da damun wani ko damun ƴan wanin kaba.

Eh, ina da dabba a gida. Ina da dabbobi sun kai, kashi huɗu. Na ɗaya a ciki ina da kare, wanda yana kan taimako a gadin gida. Ina kuma a jiyen kazuna a gida, na uku. Ina da kuma akuyoyi, da ina barsu a gida. Ina da kuma shanu a gida.

Ina kan sasanta rikici a wurin aiki indai in sum fara rikici. Ina kan kira su a wuri diya, in ji daga bakin kowa indai mai laifi ya, indai na gane wani na da laifi a ciki sai in bashi laifi sai in ce ma diyan ya koya yin hankuri sai su gafarta ma juna. A haka ana samu zaman lafiya.

Eh kujeru na suna da daɗi. Dalili kuwa shine sabobi ne na yi. A ko wane wata bayan wata shida ina kan kai su wurin gyara a canza su su dawo sabo a dalilin haka suna da daɗi in an zauna a kai kuma yana sa ka huta gajiya da kyau.

Eh, ina kan koyon wata yare, wato yaren mamana. Ita wata yare ne a ƙasan garin mu. To ina shiga gida ina kan zuwa sai in koya. Su yan wanni na acan suna koya mun da kakanni na acan suna koya mun yaren.

Indai ina layi in layi yayi sayi sosai ina kan nemi wuri in zo na in anyi kusa da ni sai in sitashi in je in sake shiga layin dalili kuwan shi ne ina da rauni a ƙafa bana iya siya sosai amma indai layin bai yi sayi ba ina tumrewa in siya har sai aka kai lokaci na.

Lokacin da na fara dahuwana farayi inna yanka albasa ina kuka sosai amma da na zo na fara saba da yankawan baya sake sani kuka amma indai albasan na da zafi ko kuma yana da wannan shine na sani kuka amma yanzu dai na fara sabawa bana cika kuka sai ga dai hawaye dingaɗan sauka kaɗan kaɗan.

Eh ina iya ɗaurin kuli. Da lilin shine kayin da ina aiki da shi ko tufafin da ina cika sa. Ina amfani da kuli kuma shi yasa yasa ni na iya ɗaurin kuli da kyau. A haka amma dai ina sa, ina saki sa kuzari ingan na iya sosai in fi yadda na ce.

Yadda muke bukin ranar haihuwar a wurinmu, in an haifi sabon yaro, in ya cika wata biyu ko wata uku, mu kai shi wurin sujada ranar Lahadi a miƙa shi. In ana cikin sujada, a yi ma yaro addu'a, a dawo gida, a yi buki, a yi dohuwa, a ci abinci, a sha.

Inda nake son siyar da hutu shine a gida. Na tashi daga wurin aiki, in dawo gida, in zauna, in huta, in yamma yayi, in tashi in je wurin kallon ƙafa. Daga wurin kallon ƙafa, indai lokacin sati ko ranan sati ina kan zuwa fita da abokanai na muje mu siya abinci a waje ko mu siya abin sha a waje kafin mu dawo gida da yamma.

Ina fi son zama dalili kuwa shi ne, ni mai cika rubutu ne kuma ina rubutu na zauna ina samun in yi abin da ya kamata in yi amma ina siya sosai yana cikin samun ƙafin ciwo ko kuma ciwon baya. Dalilin da na fi son zama ɗan siyawa kenan.

Eh, wayana na cika ajiya. Dalili shine akwai katin ƙwaƙwalwan da na sa a ciki, da yana da babban wuri, da na ajiyan abubuwa na a ciki. Wannan katin ƙwaƙwalwan na taimako na yi ajiya abubuwa daban daban da nake so, wainsu abubuwan da ina ajiya shine hotuna na da waƙoƙi na a ciki.

Ba na da takamanman yawan sanin kidayen kayanyaki da inayi. Dalili shi ne wani lokaci sai na shiga kasuwa in siya abubuwa kafin in fara kida ya. Wani lokaci kuma na siya ba na cika damu in yi kidaya.

Yarda na gaishe ɗumutane yana kan bambanta da safe na gaisuwa, ina kwana da rana, ina wuni da yamma ina gajiya. Kuma yadda ina gaishe da abokana yena yana nan da bam, idan na gaishe da iyayena a gida kuma da yadda ina gaishe da tsofaffi a unguwa.

Eh, ina kan amfani da sauro net amma ina kan bambanta bisa lokacin da ina amfani da shi. Kamar lokacin ruwan sama ina kan sa sauro net da liliko wa sauro suna yiwuwa a lokacin ruwa. Amma in lokacin ruwa ya wuce ina cire shi domin ba sauro a gari.

To anguwanmu yadda yake ce akwai zaman lafiya, akwai haɗin kai, akwai salama, akwai yin abubuwa tare, akwai duban gari tare. Muna kan zama muyi abubuwa a anguwa tare, muyi hade-hade domin cin gaban anguwa, muna kuma sake yin wassune-wassune dabbama anguwa da yamma.

Abin da nake yi a lokacin da na kamu da mura shine ina kan nema maganin mura insha ko na gargajiya ko na asibiti. Ina sake zama da kayan sanyi domin yana taimako a warkarwa da mura ko kuma in sake dinga shan ruwan dumi a kowane lokaci.

Launin bangon mu suna da yawa, domin ɗakin ciki yana da nashi launin, ɗakin zama yana da nashi launi, kujen gida shi mana da nashi launi kuma ɗakin doguwa yana da nashi launi da ɗakin wanka. Dalilin kuwa shine muna son launi sosai a gidan mu.

Eh, ina iya rera waƙa. Do min tun a tashiwa na a ƙarami na tashi ina yin waƙa. Har na zauna yi girma ina ƙungiyoyi daban daban. Ina ƙungiyoyin kwaya, ƙungiyan sabon rai da ƙungiyan mazan zumunta. A wannan ƙungiyan ina samu lokaci in yi waƙa da yawanni na sosai.

Launin tawa da nake amfani da shi yakan bambanta da irin aikin da nake yi. Indai zan yi rubutu a takardar aiki, ina kan amfani da baƙi, inda kuma zan shiga wani beka ina kan amfani da ja, wani lokaci ina kan amfani da fari.

Kalon launin idanun na yana kan bambanta, kamar in na tashi bana da ciwon ido yana nan fari, sai ƙwayan idon yana nan baƙi. Amma idan idon yana ɗan ciwo na kan koma ja amma dai a kusa ko wane lokaci yana kan zama fari da baƙi.

Ina cajin wayana, duk lokacin da wayana ya mutu ko kuma duk lokacin da ya yi kusa ya mutu. Amma in na shiga ofis, nakan aiki da wayana. Ina barin shi a caji domin duk lokacin da akwai aiki, nakan yin amfani da shi a kowane lokaci. Domin in koba wuta, zan same shi har ga ya yi caji sosai.

Eh ina tonawa goro amma lokacin da na ci goro ya ɗan yi kwana biyu, ya daɗe da na ci goro tun da na yi tafiya na bar ƙauye bana sake samu goro in ci kuma ina kwaɗayin cin shi amma na rasa inda zan sami shi in siya don in samu in ci.

Ina share ɗaki na duk lokacin da ina da lokaci, in share, amma ina kan share ɗaki na, sau huɗu a sati ko sau biyar a sati. Dalili shine wani rana ina kan fita aiki da safe ne da dawowa wuri ya riga yai duhu, bana da lokaci in share ɗaki.

A'a wayana bata daidaita haske da kan ta sai na sata nine mai ina kan ƙara mata haske ko kuma in rage mata haske amma ko da shike zan iya in sata yadda ta yadda ta rage hasken da kanta ko kuma ta kara da kanta. Amma dai kam na riga na sashi a yadda nine ina kan kara da hannuna.

Ina zuwa wurare da wuri. Dalili shine ba na so ina zuwan wuri da latti. Domin in ka je wuri da latti ba ka samu me aka fara ba, ba ka san mene aka yi ba. Saboda haka ina shirya da sauri in samu kai na, na tafi duk wurin da zan je a cikin sauri.

Irin miyan da na fi so shine miyan kuka da kuma miyan ganye. Dalilin da inaso miyan kuka da kuma miyan ganye shine tun da ina yaro shine na tashi ana dafa muna a gida muna ci kuma miyan ya biya na wuce mun kuma yana daɗi a bacci sosai.

Lokacin da ina yaro ina son wurare masu hayaniya. Amma yanzu da na girma ina aiki, ko da shike bisa irin aikin da nayi ne baya son wurin hayaniya. So na fi son wurin da ba a hayani, hayaniya don yanayin aikin da ina ciki da irin aikin da ina yi.

Na fi son kayan zaƙi Dalili shi ne kayan zaƙi yana da daɗi ƙwarai da sosai amma ko da shi ke ina cin kayan gishiri domin a asibiti an ce in dinga cin kayan gishiri amma idan na je siyan abu na fi siyan kayan zaki.

Eh ina ka yin harsashi lokacin barci, dalili kuwa shine ina dawo daga wurin aiki in kuma gaji. Ina harsashi domin gajiya kuma ina taimako a ciren gajiya a jiki. Wannan ina gaji sosai ina kan yi, amma ranar da ban gaji ba ba na yi.

A'a ba'a na kunna Bluetooth kullum. Dalili shine ba kowane lokaci bane ina kan aiki da shi Bluetooth. Wani dai ina gida ina kan amfani da waya na ba kunna Bluetooth. Wani lokaci kuma ina wurin aiki bana cika amfani da Bluetooth domin in an yi magana in samu inji.

Eh ina yin kiran bidiyo. Ina kan kiran abokanaye na, ina kan kira a wurin aiki inda akwai zama, ina kan kuma kiran iyaye na, ina kan kiran iyalina da kuma ina kan kiran yayuna da suna nisa da ni. Wannan kam yana taimako a ganin fuskan mutanen da kayi kwana biyu baka gansu ba.

Yadda ina tafiya zuwa wurare, wani lokaci ina kan tafiya da ƙafa, wurin yana nan kusa, wani lokaci ina kan bi bus, wani lokaci kuma ina kan bi taxi, wani lokaci kuma ina shigan keke napep ko in haura keke in je wurin da zani. Bisa nisan wuri, shi yana kan bambanta da abun da nake amfani da shi ta zuwa wurin da zan je.

Kayan aikin da muke amfani da su suna da yawa. Muna amfani, muna amfani da waya, muna kuma amfani da kwamfuta, muna kan kuma amfani, da kujeru, da tebur a ofishin wurin aikin mu. Kuma muna sake kan amfani da mota, don zuwa wurare, da kuma fitawa.

Eh ina souraron rediyo ko wane safe kafin in fita daga gida. Amman na cika jin rediyo kullum a ranan sati da kuma ranar Lahadi. Domin rana kunda ina da shi in samu injin rediyo sosai domin a kwai abun da ake yi a ranan satin da ina so kuma ina cika bin abun da suke yi.

Lokacin da ina wanke kayayyaki, yana kan bambanta. Wani lokaci ina kan wanke da safe, wani lokaci sai na dawo daga wurin aiki, wani lokaci kuma da rana in ban je aiki ba. Wannan shine lokacin da ina kan aiki wanken kayayyakina.

Eh ina so ɗaki na yayi haske. Dalili shi ne kuwa ɗaki na ya yi haske, ina kan ganin kome da ina so kuma ina sake jin daɗin ɗakin da yana da haske domin komai ga yake zama abin yadda ya kamata ya zauna kuma ina ganin kome da kome.

Abin da nake yi da safiya lokacin da na farka, na fari shi ne na tashi da addu'a. Na dauki minti talatin in yi addu'a na ma fuskan Allah. Bayan addu'a na tashi na zuwa wanka. Na yi wanka sai in yi shirin tafiyan aiki.

Yawan nisan da ina kan tafiya da ƙafa na de yawa. Wani lokaci ina kan tafiya minti talatin, wani lokaci ina kan tafiya yakai awa ɗaya, wani lokaci har ma yana kan kai awa biyu. Amma alal lokacin da na taɓa yi da yayi yawa shine na awa biyu.

Eh, ina kansa hula duk lokacinda zan fita, inje shan iska ko kuma lokacin sanyi. Wannan dalili shine in ana sanyi hula na taimako a tsira sanyi ko kuma in zaka doka abu a kai hula na taimako a rage nauyin kayan. Dalilin da ina kansa hula a kowane lokaci ko kuma a lokacin sanyi kenan.

Kowa na da lokacin da aka haife shi a wata, ni kam aka haife ni a wata goma sha ɗaya, rana na biyu a shekara goma sha dai dai. Amma kuma wayansu kuma kowa na da lokacin da aka haife shi, amma nawa ya banbanta da na kowa.

Yadda ina kan inganta aiki shine ta wurin ina yin kome ina rubutu, a rubuta kome yadda zai tafi a kuma duba akan an yi shi a hakan wannan ne kan yadda muna ingantar da aiki a wurin aikin mu kuma yana taimako sosai.

Yadda muke aiki tare da kungiya, yana da kyau. Dalili shine, in ka yi aiki da kungiya, aikin na tafiya da sauri kuma yana tafiya da kyau. In ka samu ƙungiyan da suna aiki da kyau, kana jin dadin aiki. Dalili kuwa domin aikin na tafiya da sauri kuma ana yin aikin da kyau sosai.

Ina kwana a gado dalili kuwa shine ina da gado, a gida na kuma duk lokacin da ina gida ina kan amfani da gadona na kwana. Na gaji, ina kwana a gado. Gado na sa ka ƙadan, yana rage gajiya kuma yana taimako ka tashi da ƙarfi kaje aiki.

Ba na cika son cin abincin titi. Dalili kuwa shi ne wani abincin titin ba a kan dafa shi da kyau kuma ba za ka kan san me aka sa a ciki ko wane irin ruwa aka yi amfani da shi ba. So na gwamma ce in ci abinci a gida ko kuma a ɗakin sayar da abinci.

Lokacin da ruwa yake zuwa ina yi abubuwa da dama. Ina kan nome masara, nome tumatir, na saki nome dawa, na saki nome abinci iri iri a gona domin a lokacin ruwa abinci nayi da kyau. So na gwammace in ruwa na zuwa ina kan fara shirin duba yadda zan fara aikin gona.

Eh, ina jin kukan zakara da safe dalili shine ina barin kazana a gida kuma ina da zakaru dayawa a gida. So ko wane safe zakara na kuka wannan na sani ina jin kukan zakara ko wane safe.

Wurin aikin mu yana cikin gari kuma yana da dakuna dabam dabam kuma akwai kofan gaba da ana shiga da ana haduwa da mai gadi kafin a shiga kuma yana da su ofishi dabam dabam da kowa da abin da yake yi a ciki.

Yawan matashin da nake amfani da su guda uku amma ina tunanin wata ya ƙare. Zan ƙara ko guda biyu ko kuma uku domin ina tunanin in yara sun ƙaru a gida ko sun ƙara girma za su buƙata matashin amfani.

Ruwan da nake sha a rana a kullum, a rana yana kan kai sun uku, yana kan kai sun biyar. In kamar ana sanyi, ina shan ruwa son biyu a rana. Amma in ana lokacin zafi, ina shan ruwa yana kai uku, hudu da kuma yana kan kai biyar a wani lokaci.

Duk lokacin da ba wutan lantarki muna kan amfani da wuta da itace. Wannan dalili kuma yana sa abinci ya nuna da sauri kuma ya fi taimako sosai domin kana iya dafan abinci da yayi yawa a lokaci daya. Amma in ba wutan itace ba bazaka iya ka dafa abinci da yawa ba.

Na fi son shayi da lili kuwa. Ina son madara sosai kuma shayi yana daɗi kuma zafin shi yana taimako. Indai ina mura kuma indai zan je aiki. Ina shan shayi da buredi. Yana riƙe min ciki maɗan kofi.

Ranar da nake zuwan kasuwa yana kan bambanta. Wani lokaci ina kan zuwan kasuwa a ranar sati, wani lokaci ranar Litinin da safe ina kan tashi in yi shiri in je kasuwa. Wani lokaci kuma ina kan zuwa ranar Alhamis. Dalili kuwa shine a nan ko wane lokaci da ranar kasuwan shi. To ranar kasuwa ne ina kan shiri in tashi in je in ci kasuwa.

A lokacin da ina yaro ina cin tafarnuwa amma yanzu da na yi girma na zama babba, ina ci yana tayar mani da zuciya yana sani kamar zan haras. So in an dafa shi abinci bana cika so ya yi yawa a abinci ko kuma a dinga sa shi a ko wane abinci.

Irin kiɗan da nake son ji shine kiɗan ce da ake kira gospel. Wannan kiɗin ya fi daɗin ji kuma kiɗi ne da ana yabon Allah a kowane lokaci. Kiɗin da zai saka kayi ta rayuwa mai kyau da mutane da kuma Allahn ka.

Kayan marmari da nafi so suna da yawa. Ina son cin, wato ɗaya daga ciki ana kiranshi suya wanda ake yi da naman shanu da kuma naman akuya. Na biyu kuma ina son shan fura da nono. Wani kuma da ina sake so shine ina son cin kifi sosai.

Rubutuna yana da kyau sosai. Dalili kuwa na koya yadda ana rubutu tun ina ƙarami, tun ina shekara biyu an sa ni a makarantar koyo kuma ana sa ni ina rubutu tun da na shiga aji ɗaya. Ina rubutu sosai kuma aikin da ina yi aikin rubutu ne kuma yana sake sa rubutuna na kara kyau ko wane ranar da ina yi.

Abin da nake yi da yamma kafin in kwana, in yamma yayi, dare ya yi sanyi. Ina kan tafiya wurin kallon kafa, inje in yi kallon ƙafa da abokanaye na. In na dawo kaman ƙarfe shida. Ina dawo sai in ci abincin dare. In na ci abincin dare sai in ɗan kalla fim na mintoci talatin ko na awa ɗaya kafin in kwanta.

Eh ana samun horo a wurin aiki. Dalilin da ake samun horo a wurin aiki Nine na ɗaya masu zuwa da laiti kullum kullum. Akwai wanda su na su suke zuwa da laiti wani kuma shi kam yana kam fasa zuwan aiki ba faɗa ma oga kuma wannan baya da kyau wannan nasa a baɗa horo sosai a wurin aiki.

Yawan bokotin da muke da su a gida sun kai ishirin. Akwai wanda muna amfani da su na ajiyan ruwa, akwai wanda muna amfani da su na diban ruwa a shi rija, akwai kuma wanda muna amfani da shi a ɗakin wanka, akwai kuma wanda ana bari ana sa ruwan sha a cice.

Irin tsintsiyan da ina amfani da shi a gidana, tsintsiya kashi biyu ne. Ina amfani da guntun tsintsiya, ina kuma amfani da dogon tsintsiya. Shi amfanin dogon tsintsiyan a gida, muna share cikin gida da shi, su ɗakunan kwana da kuma ɗakin wanka da kuma ɗakin kallon TV da kuma ɗakin dahuwa. Sai shi guntun tsintsiyan muna amfani da shi ta wurin sharin wajen gida. Wannan shi ya fi daɗi a sharan wajen gida sosai.

Yadda ina kan gina dangantaka ta kasuwanci shine ta wurin dariya da kowa da kowa a kasuwa da kuma wurin gaisuwa da kuma addu'a da kuma abontaka. Duk wanda ya zo kasuwa ina bashi dama mu san juna, muyi dariya da farin ciki da kuma murna. Wannan yana taimako a dangantakar kasuwanci.

Abin da nake yi a lokacin da babu wutar lantarki, ina kan in rana yayi zafi, ina kan kwanta in huta jiki. Ina kwanta na huta jiki sai in duba in gyara wuraren da na neman gyara a waje sai kuma in sake yi cire kaya ko tufafina, in rage su, in wanke su, su yi fes.

Eh, ina kan raba ayyuka ga wasu. Kaman in an zo aikin gida, bani kaɗai bane ina zama a gida. Akwai iyaye, akwai ƴan uwani, akwai kuma yaran ƴan uwani a gida. Wani lokaci muna kan raba ayyuka. Mata suna kan aikin girki, yara kuma ana sa su sharan gida. Manya kuma muna taimako a ko kawon itace ko mu taimaka musu a kawon ruwa gida. Kuma a wurin aiki ana kan rarraba aiki makowa da kowa.

Eh ina son daukan hotuna dalili shine ina so ina ganin yadda ina canza kowane lokaci. Da kuma ina son daukan hotuna duk lokacin da na sa sabobin kaya ko kuma lokacin da zan je buki ko kuma lokacin da na je ofisi. Ina kan dauka hoto don in zo in nuna ma yarana da kuma matana a gida.

A'a, ba na cika sa tabarau. Dalili kuwa shi ne ban saba sawa ba kuma in nasa bana jin sake a idona kuma yana dan tare mun ganin gari. Kuma wanda da na taba siya inyi aiki dashi. Yana ɗan rage hasken gani kuma ban ji daɗin shi ba.

Eh, ina ajiyan kwafin ba yana dalili. Ina ajiye kwafin yana taimako indai wanne kwafin da muna da shi a wurin aiki ya zo ya ɓata, mu na kan iya samun wanda aka kwafin na shi. Kuma yana taimako sosai don wani lokaci wani kayan aiki yana kan ɓata kuma wanda aka kwafin ne yana kan, ana kan dawo da shi a sake aiki da shi.

Abun da nake yi don kiyaye lafiya suna da yawa. Ina kan zuwa asibiti in je in duba lafiyan jikina wani lokaci kuma ina kan mike jiki domin in samu ƙarfin jiki. Wani lokaci kuma ina neman magungunan ƙarin jini da kuma magungunan. Da suna taimako a jiki in sha, ba sai ciwo ya zo ya takureni kafin in nema magani ba. Kuma ina ɗan ji jikina na ɗan dauyi, ina kira ko in je asibiti in je in nema magani in san damuwan da ke damina.